Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki sosai. Amma kwana kaman na ne kenan, kwanan ɗaki ko kuma kwanan shago. Tsaron shago ko na kasuwa haka. Don gaskiya bana ce na gani kana kwana a ina. Ina kwana cikin shago ko, ko, ko ɗaki ko hostel. Duka ina kwana ciki. Muna tare da abokan mu ko wanda muke kama hostel tare da su. A nan ne muke kwana tare da su. Abokan mu, abokin ka na karatu ai ba a mantawa da shi. Don murinsu ko min rinsu ko ma'ana. Aboki aboki ne ba a mantawa da shi.

Eh ina nan. Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wurin aiki? Muna saka uniform a wurin aiki. Ba don komi muke sa uniform ba sai don kariya idan kana sa uniform wurin aiki zakaga dukkan wani abu d zakayi koda zaka bata jikinka bazaka damu ba saboda wurin aiki ne muna saka, kamar idan muna yin aikin engineer muna sa uniform, muna sa helmet, mu sa safety, mu sa safar hannu, mu sa kwaɓa na takalmi. Ba don komi ba sai domin kariya jiki kawai. Muna sa hularkwano, sannan muna sa belt mu ɗore jikinmu. Sannan idan muka zo sharan titi, nan ma muna sa riga ta sharan. Nan ma mu sa safa, mu sa face mask. Ba sanya, mm, ya yake da suna, nan ma ana sa belt. Idan mun dawo ta ɓangaren gyara muna siyo mai fetur haka saboda idan mun yi aikin, mu ɗan wanke hannun mu saboda aikin engineerin ko aikin gyaran mashin bai yi ba ce an sa mashi safa. In zakayi aiki bakasa safa ba, baza ka taɓa jin daɗin aiki ba amma idan ka gar hannun ka ka gama sai ka samu fetur haka sai ka wanke hannun ka, ka wanke hannun ka, ka ji daɗin harkan safety fiye da ƙa'ida. Wannan shi ne amfanin.